Wannan tambayar yace yaya kuke zaban kayan lambsu 'ya'yan itace ko nama me kayu a kasuwa. To wannan tambaya tambayace guda uku akayita a dunƙule. Na farko akace, "Yaya kake zaɓan kayan itace?" Barin fara amsa kayan, ah, yaya muke zaɓan kayan lambu? Wurin fara amsa kayan lambu. Da farko da fara, meneshi karan kansa lambun? Idan akace lambu ana nufin, ah, ƙaramar gona mai haɗe da kayan abinci na masarufin yau da gobe. To su ne lambu. Misali ana shuka alayyahu, ana shuka latas, ana shuka kabeji, ayayo, kuɓewa. To irin wa'inan abubuwan duk su ne ake cewa kayan lambu. Yalo, da dai sauransu, sune ake cewa kayan lambu. Su kuma kayan itace fa, kayan itace da banbanci da kayan lambu. Su kayan itace za'a iya cewa kankana, ayaba, lemu, ah, duk wani abu ɗaya shafi kayan fruit, kayan ruwa, kayan da zaka sha na itace sune ake cema kayan lambu. To kaga akwan banbanci tsakanin kayan lambu da kayan itace. Amma mafi yawanci wasu suna ɗaukansa a matsayi ɗaya. Ana ɗaukansa duka a matsayi ɗaya. Sai dai bazai zama matsayi ɗaya ba saboda shi wancan kayan itace ba kayan masarufi bane. Kenan kuma ba wai lokacin daka shuka shi ɗan ƙanƙanan lokaci zai fito ba. Shi kuma kayan lambu, su alayyahu, su latas kaga lokaci, ƙanƙanin lokaci zai fito wanda za'ai amfani dashi kai tsaye yauwa. Sai kuma akace, ah, ko nama mai kyau a kasuwa. Toshi nama mai kyau, ai a ido daka gansa kasan namane mai kyau. Akwai naman da idan aka yankashi a yau zaka ganeshi. Zaka ganshi fresh nama ja jawur batare da yayi fari ko yasha ruwa ba. To irin wa'inan sune abubuwan da ake gane nama mai kyau. Kuma koni da naje siyan nama a kasuwa bazan siya fari ba, ba zansiya wanda baida kyau ba. Gwara kasiya mai kyau wanda, um, za kaji daɗinsa kuma zeyi ma amfani yama albarka sosai. To da wannanne muke cewa mungode, mungode, mungode. Amma duk da haka zanyi ƙoƙari in barshi yakai har minti, har minti uku da sakon talatin. Saboda idan aka samu minti uku da sakon talatin acikin al'amarrin yana ƙara, ana ƙara samun boosting sosai. Sannan kuma kai karan kanka abinda kake nema na minti ukun. In kasa a minti uku daidai ba zasu baka minti ukun daidai ba. Amma idan ka ƙara hoda da sakon talatin ne zai zamanto cewa minti ukun ka sameshi. Sai kuma sakon talatin ɗin sunyi, ah, hidiman dasuka saba dashi domin, ah, samun nasamu ribar. Dama ai kanayin recording ɗinne kaima kana samun suma suna samun. Zaka samu eighty percent su kuma zasu sama twenty percent. To wannan nake cewa na gode, na gode, na gode. Allah yasaka da alheri, Allah yabar zumunci, Allah yabar ƙauna. Gashi dai nakai har minti, ah, minti huɗu. Insha Allahu yanzu zan kashe, zanbar al'amarrin haka. Ban taɓa yin wanan dogon zango akan irin wa'innan abubuwan ba. Amma minti huɗun ne zan gwadayi in gani ko Allah zaisa adace ko zasu bani bari magani yakai da minti da sakon ashirin. Koda idan yakai da sakon ashirin ɗin muga yayi abin zai kasance. Yauwa.